Idan kun taɓa siyan wani abu mai tsada yaya kuka tara kuɗinsa? Eh, mun taɓa siyo wurin gona da yan wanena da ɗan uwana. Yanda muka tara kuɗin shine muka buɗe account wanda muna sa kuɗin a ciki. Ba wanda zai iya cire kuɗin nan domin mutane biyu ne suna da sa'annu a wannan, eh, account. Haka muka tara har ya kai wurin, eh, yanda za mu saya wurin gon- gonan nan.